Ku gaya mana game da zuma da amfaninta. Gaskiya zuma a wata halitta ce ta Allah da yayi ta wanda amfani tana da amfani sosai a jiki. Tana da daɗi kuma a baki sannan tana da ana magunguna sosai sosai kam.

Ku gaya mana lokacin da kuka sauya ra'ayinku. Eh gaskiya, lokacin da zan yi aure, a'a da na so in yi aure kawai. Lokacin sai na zo na sauya ra'ayina, na koma na tafi makaranta sai da na je na yo digiri na yi jami'a sannan na kammala. Na yi bautan ƙasa sannan daga baya na zo na yi aure.

Yaya kuke kare kanku daga sauro da yamma? Gaskiya ina kare kanane daga sauro saboda ina sa safa kuma in sa takalmi sau ciki. Sannan kuma idan zan zauna a waje in na shiga cikin gida kuma ina kwana ne a cikin gidan sauro kuma ina sa maganin sauro.

Ku gaya mana game da tsaftace farfajiya. Gaskiya, tsaftace farfajiya abu ne mai kyau sosai saboda in baƙi ma suka zo gidanka suka ga gidanka babu tsafta, ana raina mutum sosai kuma hakan yakan jawo raini kuma ya kan sa cututtuka ma ya yaɗu a cikin mutane. Amma tsafta yana da kyau musamman na farfajiya.

Ku gaya mana game da tsire-tsire a gida ko a farfajiya. Gaskiya tsire-tsire yana da kyau a gida dalili kuwa saboda yana ƙara kyara gida, gida kuma zayi kyeu sosai zaiyi kyeun gani mutane kuma suna sonshi.

Ku gaya mana game da tafiya da motar haya. Gaskiya tafiya da motar haya tafiya ce ta haƙuri, ba ta sauri ba. Idan zaka iya zuwa gareji ma, kaga ka an takura ka, an matse ka a kan inda ace motar gida ne za ka samu guri. Kwanta kuma za ka tafi a lokacin da ka ke so ka dawo a lokacin da ka ce so. Amma motar haya akwai haƙuri.

Yaya kuke huta a tsakiyar ranar aiki? Gaskiya, indai ka ga na huta a tsakiyar ranar aiki, to ba aiki sosai ne. Shi ne sai na ki zuwa, amma mu ba ma ma hutu. Kullum cikin aiki muke, har ƙarshen mako, ba mu da wani ranar hutu.

Ku gaya mana game da ciwon dabbobi. Eh gaskiya ciwon dabbobi, aha ciwo ne wanda yake damun su sosai har yasa su rasa rayukansu. Don muna kiwon kaji a gida, wani lokaci haka zasu yi ta rashin lafiya, su yi ta mutuwa ka rasa me ke damun su.

Yaya kuke sanin abu mai tsada ya cancanci, ya, sayan shi? Gaskiya abu mai tsada kuma wanda ya cancanci sayan shi shine zaka duba a, a kwarkwan abu da kuma amfaninsa. Idan abu yana da kyau, yana da ƙarko, yana da daɗi kuma ya zama tabbas ayi amfani da shi, to sai a cancanci a saye shi.

Ku bayyana yanda kuke ajiye abinci ya daɗe? Eh gaskiya idan muna so mu ajiye abinci ya daɗe, muna ajiye shine da kyau. A'a ba ma, za mu ajiye shi a firij kuma mu ajiye shi ya samu sanyi saboda yana taimakawa abinci wurin kada ya lalace.

Yaya yanayi yake shafar ranar ku? Eh gaskiya yanayi yana shafar ranar mutum, sabida. Sabida kaman yanzu ka tashi da safe aka tsuge da ruwa, ruwa ka ga sosai yanayi ne aka yi na ruwa na damuna, ko kana son fita ma ruwan sai ya hana ka fita ko kuma gari yayi sanyi sosai, yanda zai hana ka samun sukuni.

Ku bamu labarin wani ciniki da kuka yi wanda har yanzu yake faranta muku rai. Gaskiya cinikin da na yi wanda har yanzu yake faranta min rai. Shine cinikin fili da muka yi wanda na samu kuɗi miliyan ɗaya da dubu ɗari ɗaya saboda na ji daɗin cinikin sosai.

Ku gaya mana game da waƙar da ake yi wa jariri. Eh gaskiya akwai waƙan da ake yi ma jarirai na yara sosai musamman idan suna kuka, suna rikici mukan yi musu. Akwai waƙan da muke cewa kuli kuli, ja kuli kuli, mai gida na dawo ka yi ma ni, ja kuli kuli.

Ku ba mu labarin karon farko da kuka yi amfani da intanet ko kwamfuta. Gaskiya a makaranta ne karona farko da na yi amfani da kwamfuta. Ah, sabida dama ina amfani da waya ina shiga intanet. To amma ran da na yi amfani da kwamfuta a makaranta ne, lokacin da na tafi jami'a university.

Ku gaya mana yanda kuka zaɓa tsakanin abubuwa biyu kwanan nan. Gaskiya, yanda na zaɓa tsakanin abubuwa biyu kwanan nan shine lokacin da na samu kuɗin yin sayi takalman ƙwallo da kuma a kayan abinci a gida. To, na ga ai kayan abincin ya fi takalman ƙwallon amfani.

Me mutanen unguwarku sukeyi don kula da lafiyar su gaskiya mutanen unguwar mu suna da tsafta sosai sabida kula da lafiya sannan kuma mutanen unguwar mu a suna motsa jiki sosai sabida kula da lafiya kuma hakan yana taimakawa sosai.

Ku gaya mana yadda ake kare kai daga cututtukan damina. Gaskiya, yanda ake kare kai daga cututtukan damina shine, na farko a za ka kiyaye ƙudaje su daga taɓa ma abun da za ka ci. Sannan za ka tsaftace muhallinka sosai yanda ruwa ba zai zo ya kawo maka wani abu cikin gida ba.

Nawane yawan danginku a gida? Gaskiya mu a dangin mu a gida, yanzu muna mu goma sha biyar ne, saboda mahaifiyata ta haifemu mu goma ne. Sannan nima nayi aure, na haifi yara uku. So ga mata ƙanina suma haka, sai yasa muka zama mu sha biyar.

Kana iya dafa abinci? Ƙwarai kuwa ina iya dafa abinci saboda na iya girkin abinci sosai. Mutane a unguwarmu ma suna ɗauka na ɗaya daga cikin wanda yafi mutane kowa iya dafa abinci. In na dafa abinci mutane suna ci kuma suna yin santi sosai. Dan haka na iya dafa abinci sosai ma.

Me kuke ci da safe a kai a kai? Gaskiya abin da nake ci da safe shine ina shan kunu da ƙosai ko da ƙuli ƙuli. Shine nake ci da safe. Kullum shina fi jin daɗin na karya da shi kuma na fi so na cishi zuwa ƙarfe tara a na safe saboda na fi jin daɗinsa a rana.

Ku gaya mana abin da kuke yi idan yaro ya kamu da rashin lafiya. Gaskiya abin da muke yi idan yaro ya kamu da rashin lafiya shine na farko, a'a zamu kai shi asibiti likita ya duba shi sannan a bashi duk magungunan da ya dace sannan mu riƙe kula da shi sosai.

Yaya kake magance matsaloli a aiki? Gaskiya ina magance matsaloli a aiki ne, gurin fuskantar su, naga menene janyo wannan matsalolin, sai na bi na kiyaye domin kuma ba matsala kuma tun yana ƙarami nake magance shi, bana barin sai ya girma na magance shi. Tun yana ƙarami nake takula matsala.

Ku gaya mana game da wurin da kuke son komawa. Gaskiya wanda nake son komawa shine unguwan rimi unguwar manya ne masu ƙudi. Dalilin da yasa kuma nake son komawa shi ne a nan unguwar da akwai ɗan tashin hankali na talakawa akwai wasu abubuwa da ake a unguwar nan wanda suna tayar da hankali.

Kana sanya safa kullum? Ƙwarai kuwa ina sanya safa kullum, saboda ni mutum ne mai sa takalmi sau ciki. Ina yawan sanya takalma sau ciki. Don haka in ban sa safa ba, ƙafar takalmin na yin wari shi yasa na ke sanya safa domin takalmina yayi wari, ƙafana yayi kyau, ya samu kulawa da kyau sosai.

Ku gaya mana game da fura da nono. Gaskiya fura da nono yanada daɗi sosai. Abinci ne wanda aka sani na Fulani ne, a kuma yanzu yazama abincin Hausa Fulani gaba ɗaya. Kowa shanshi ake. Fura ne da nono za'a dama maka, asamaka siga, kasha kaji daɗi. Sannan kuma yana da daɗi sosai.

Yaya na'ura ta sauya aikin da kuka sani? Gaskiya na'ura ta sauya ayyuka sosai, ta sauƙaƙa abubuwa da ya yi sauƙi da dama. Dalili kuwa shine da idan za ka yi ko da saƙo ne za ka je ka ba da, sai kun samu wanda zai je hagarun. Amma yanzu ta waya kawai da kun kira, ko'ina zai gudu za ku kai saƙonku.

Ku bamu labarin wani ɗan canji da kuka yi a rayuwar ku wanda ya kawo babban sakamako. Eh, gaskiya canjin da na yi a rayuwa na wanda ya kawo babban sakamako shi ne shawarar da na yi na koma makaranta. Da na je na gama makaranta, na dawo na sami aikin gwamnati. Ina samun albashi na duk wata, amma da ko.

Ku gaya mana game da bikin raɗin suna. Gaskiya bikin raɗin suna biki ne wanda Allah ya ba ka ɗa, wanda za ka zo ka samu ka raɗa mai suna. Ka gayyaci ƴan uwa suzo su taya ka murna, sannan ka yanka rago, ka dafa abinci a zo a zauna aci a sha, a yi masa addu'a da fatan alkhairi.

Ku gaya mana game da sayar da kaya a yanar gizo. Gaskiya siyar da kaya a yanar gizo eh abu ne wanda yake da kyau sosai. Ka ga ba sai ka je kasuwa ba, in ka san yanda ake yi za ka siya ka tura kuɗi kuma za a kawo ma shi a duk inda kake. Don haka siyar da kaya a yanar gizo abu ne mai kyau sosai.

Kana bin ƙa'idojin aiki? Ƙwarai kuwa ina bin ƙa'idojin aiki. Saboda mu aikin muma ai dole sai da ƙa'ida. Danko lokacin dama za'a ɗauke mu sai da aka tabbatar aka nanata mana cewa kada muyi aiki gaban kan mmu. Mibi ayyukan yanda ake so, muyi aiki bisa ƙa'ida. To don haka ƙa'idojin aiki muke gaskiya muna bin ƙa'idojin aiki.

Ku gaya mana me gida yake nufi a gare ku. Gaskiya gida yana nufin babban abu ne a gare mu, saboda a gida duk wanda ya bar gida ma Hausawa sun ce gida ya bar shi. Saboda a gida mu ke zama, mu ke kwana, a gida mu ke ajiye dukiyoyin mu. Mu na da iyaye a gida, da 'yan uwa, duk in da muka je burin mu, mu je mu samu arziki mu kawo gida mu amfana da shi.

Ku ba mu labarin kasuwar gyaran waya da gogewar ku a wurin. Gaskiya kasuwar gyaran waya da kuma saida waya, a shine gogewar mu a wurin shine yakamata ace kasan kasuwar yanda yakamata. Sabida a kasuwar gyaran waya yanzun kana iya zuwa zasu cuceka subaka abinda ba shi bane to amma idan ka goge shi kenan.

Ku gaya mana game da wayarku ta farko? Wayar dana taɓayi ta farko gaskiya itace Motorola Open and Close dinnan. Itace na fara yi lokacin nayi tuni, tun ba ni ma da kuɗin siyan layi. Haka nake ta amfani da ita sai dai indinga buga game kuma ina jin ƙaran ringtone. Haka nake tafama da ita.

Ranar tsaftace muhalli, yaya take gudana a unguwarku? Ranan tsabtace muhalli ranan sanitation gaskiya mu kowa yana zama ne a gida sai an tsaftace, mukan haɗu ne 'yan unguwa gaba ɗaya mu tsaftace unguwar gaba ɗaya, yanda kowa kafin kowa ya fita kasuwa kenan. Toh mu na fitowa da wuri, muyi, kafin nan a saki hanya sai kowa ya fita ya tafi nema.

Ku faɗi kayan wani abinci tare da awonsu. Eh, gaskiya kayan abinci shine kamar shinkafa da wake. Idan zaka je ka yi awon shi, ni ina zuwa na sai shinkafa ana sayar da shi dubu ɗaya da darintara yanzu wanda nake awon. Wake kuma ana sayar da shi dubu biyu lokan shi shima.

Ku bayyana kayan girki da ba za ku iya rabuwa da shi ba. Gaskiya kayan girkin da baza in iya rabuwa da shi ba shine alayyaho. Idan za a min girki in tuwo ne, in ma mene ne dole sai an samu alayyaho. Sannan magi mai tauraro shi ma ina son shi sosai a girki, sai kuma kifi.

Ko gayamana gami da waƙar da kowa yayi yelin ko za sani. Gaskiya waƙar da kowa na iyalin mu ya sani shine waƙar fadar bege, wanda yake yi, wanda munajin daɗin sauraren sa sosai, sannan muna rera shine da yammaci in muna cikin bege.

Kana cin salat? Kwarai kuwa ina cin salat saboda yana ƙara amfani a jiki. Ina jin daɗin cin salat, daɗin sa sosai kuwa don abun da yake ƙara min a jikina. Ah lafiya sosai saboda kayan ganye ne wanda likitoci ma suna bamu shawarin mu ci.

Wane shirin rediyo ko talabijin kuke tunawa tun ƙuruciya? Gaskiya, turin rediyon da mukeji nake tunawa, ah, tun ƙuruciya. Musamman na rediyo shine labaran da akeyi na duk ranar Asabar. Ah, labaran yana, ina tunashi sosai, labaran duniyane.

A ganin ku wacce al'ada ce ya kamata ta ci gaba. Gaskiya al'adan da ya kamata ta ci gaba a ganin mu ita ce al'adar mu da make yi na gargajiyan mu sabida ita ce wacce ya kamata ta ci gaba. Amma yanzu duk mun koyi wasu al'adu sai wahala muke sha. Ko aurarwa yanzu za ka yi ko aure za ka yi ka dinga shan wahala kenan.

Ku bamu labarin masu talla a cikin mota da titi da ƙwazon, ƙwazon, ƙwazon aikinsu, ƙwazon aikinsu. Gaskiya masu talla a titi da a mota da sauransu ƙwazon aikinsu yana burge ni sosai sabida suna ƙoƙari gurin su ga sun tallata abubuwan su mutane sun siyo.

Kana riƙe riga a aljihun ku? Ƙwarai kuwa ina riƙe riga a aljihu na saboda ni mutum ne wanda na goge da riƙe riga a aljihu na, ina kula da hakan sosai. Hakan yana taimaka min sosai don a aljihu na ina zuba abubuwa da dama kala kala. A dukkan abun da nake da shi.

Ku gaya mana gami da sana'ar hannu ta gargajiya a yankin ku. Gaskiya sana'ar hannu da gargajiya a yankin mu itace sana'ar ƙira da muke a yankin mu sosai. Yara da dama suna koyan sana'ar kira ko da daga baya za su sauya su koma wani sana'ar sabida sun taso ne ko'ina a nahiyarsa.

Wane aikin gida kake yi kullum? Aikin da nake yi a gida kullum shine ina yin shara kullum. Dan ni mutum ne mai son tsafta, da goge gogen gida kullum. Idan na share gida na share ɗaki tsakar gida ha, sai in je in goggoge ɗaki saboda ina son tsafta. In ga abu yayi kyau.

Ku gaya mana gami da ganyayen da akeci. Gaskiya anacin ganyen alayyahu, anacin rama. Aaa, sannan, umm, gasunan dai, umm, ganyoyi sosai wanda suke ƙara jini harda su zogale duka suna da amfani sosai.

Wacce biki kafi so? Gaskiya bikin da na fi so, a shine bikin babbar Sallah. Idan ana bikin babban Sallah, kowa yayi wanka, ya fito tsaf tsaf, aka haɗu 'yan uwa da abokan arziki da ziyarce-ziyarcen da ake a yi. Kwalliya ko ina kaje. Shiyasa nake son bikin babban Sallah.

Ku gaya mana game da waɗanda suke zama a gidanku. Gaskiya wa'inda suke zama a gidan mu sune. Ah abokina da na bashi ɗaki ɗaya yake zaune da ni yana da kirki, yana da hankali, tare muka yi karatu da shi. Natsuwansa nema na iya sa na yadda har na ba shi wurin zama mu ke tare da shi.

Idan aiki yayi yawa me kuke fara yi? Eh, gaskiya in aiki yayi yawa muna fara yin masu sauƙi ne saboda mu rage yawansa a idanuwa. Idan mun kammala su daga baya sai a zo a dinga yin masu wuyan a natse. Saboda wani lokacin in aiki yayi yawa ka ganshi cunkoso a gaba sai ka ruɗe ka rasa wanda za ka yi.

Shahararrun wuraren ziyara na ƙasarku wanne kuka taɓa gani, kukeso ku gani? Gaskiya shahararrun wuraren ziyara shine kamar gidan zoo na garinmu. Ina zuwa kuma yanada kyau sosai. Mutane suna taruwa musamman lokacin bukukuwa na sallah.

Yaya kuke kwana ranar ruwan sama? Eh gaskiya kwana tana daɗi sosai saboda idan ana ruwan sama, garin yakan yi sanyi, yayi daɗin bacci. Wanda za ka ji kana yin bacci mai daɗi, hadda minshari. Garin yana yin daɗi sosai yakan yi bacci yakan yi daɗi shiyasa muke kwana cikin ƙoshi.

Ku ba mu labarin shirye-shiryen damina a hanya, daga laima zuwa takalma. Gaskiya shirye-shiryen damuna idan ta zo. Muna gyaggyara gidajenmu idan makasan suna yoyo kafin damuna ya zo sannan ina fito da lema na da nake da shi, sai kayayyakin da nake sawa. Na fito da kayan sanyi saboda wani sa'in zama an ruwa yi, gari yana yin sanyi.

Ku gaya mana game da wasannin gargajiya da ake yi a nan. Gaskiya wasannin gargajiyan da akeyi anan sune anayin dambe da kokuwa kuma duk muna zuwa mu kalla muje gidan dambe mu kalli su ali ƙanin bello. A su sani ba'agon Ali, duka mu je mu kakkalle su.

Ku bamu labarin lokacin da dole ne ku tsare kuɗi sosai. Gaskiya, lokacin damuna ma lokaci ne wanda muke tara kuɗi sosai, saboda wani lokaci zaka tashi za a yi ruwa ba za ka iya fita ba. To dole ne mu tara kuɗi, mu tara kayan abinci a gida.

Ku gaya mana yadda gida yake tafiya idan wuta ta tafi. Gaskiya gida ana zaune ne kawai a cikin wani yanayi idan aka ce babu wutar lantarki. Saboda musamman da dare za ka zauna ka ga ko ina yayi duhu ko da ka kunna haske ba ka jin daɗi amma idan da akwai wuta za ka ji gari yayi daɗi.

Ku bayyana wurin da kuka kwana, hutu tun ƙuruciya. Eh gaskiya ina zuwa ƙauye wurin kakata Allah yajikanta, kafin tarasu idan muka samu hutu muna zuwa ƙauye, muje mu kwana a gurin sosai. To hakan yanada daɗi sosai saboda ina jindaɗin zuwa ƙauye ziyara.

Idan maƙwabta suke bikin kir-kirsimeti ko wani biki, yaya ake raba abinci a unguwar ku? Gaskiya mu idan maƙotanmu suna bikin kirsimeti a unguwarmu, sakanin Allah suna raba abinci, mukan jiya mu zauna mu ci abinci da su, mu taya su farin ciki.

Garin ku na asali me yake nufi a gare ku? Ko da kuna zaune a wani gari. Ai garin mu na asali shine gari saboda gari ne wanda ba muyi sama ba da asalin mu ba. A kullum muna nan koda wani abu yafaru duk tsanani duk wuya nan muke komawa koda ko muna zaune.

Ku gaya mana game da awara. Awara abinci ne wacce ake yin ta a ƙasar Hausa tana da daɗi ana soya ta a ci ta kuma ana yin ta ne da waken suya. A sarrafa ta ta ba da abinci. So da muna cin abinci muna cin awara aka soya mana ita mu ci ta da yaji.

Ku gaya mana game da yankin kasuwa da yamma, gaskiya dakwai cinkoso sosai yankin kasuwa da yamma saboda kowa ya zo siyayya yana so ya je kanmala siyayyar sa ya tafi gida da shi, ya je yayi abubuwan da suke, suke, suke na girki da sauran su. Wani ma ɗan kasuwa ne yana so ya tafi gida ya je ya kai kayan cefane.

Yaya kallonku game da lafiya ya canza yayin da kuke girma? Gaskiya, don dole ne lafiyar mu ta canza saboda a yanzu idan na je ƙwallo. Da abubuwan da nake iya yi yanzu bana iya yi saboda girma ya fara kama wa. Ƙashin ba iri ɗaya bane shiyasa dole wani lokaci mu dinga rage wasu kiriniya.

Ku gaya mana game da aikin tuƙi. Aikin tuƙi aiki ne mai kyau wanda kuma yana buƙatar natsuwa sosai sabida za ka yi yawo, za ka je garuruka, za kuma da kwai hatsari sosai a hanyar wanda ba za ka yi shi ka na yin bacci ba. Aikin tuƙi yana da kyau, za ka san garuruwa sosai sosai.

Ku gaya mana game da zuwa ƙauyenku. Gaskiya ƙauyen mu muna zuwa ƙauyen mu, ah, don, domin ziyara, kuma ƙauyen mu muna zuwa lokacin bukukuwan sallah. Haka domin mu je gida, a gida muke yin sallah. To sallah a ƙauye yafi daɗi sabida za aje ayi hawa da sauran su.

Wacce na'ura ce ba za ku iya rabuwa da ita ba? Gaskiya na'urar da ba zan iya rabuwa da ita ba ita ce wayata, saboda waya ta ina amfani da ita a fiye da tunani don duk kasuwanci da ita nake yi ina yin business ɗina, da wayana. Abubuwa da dama.

Ku bayyana yanda kuke dafa abinci da kuka fiso, daga farko zuwa ƙarshe. Gaskiya inason indomie sosai. Idan zan dafa indomie, nakan zuba ruwa daidai yanda zan dafa acikin tukunya. Na kunna wuta, in yai zafi nahaɗa kayan magina. Zan dafa indomin aciki sannan in ɗan jirashi ya dahu. Sannan na juye, naci.

Me kuke yi idan hanyar sadarwa ta yi rauni ko data dinku ya ƙare? Eh, gaskiya abin da nake yi idan hanyar sadarwa ta yi rauni ko data ɗinmu ta ƙare, na kan yi ƙoƙari na sayi data ne. In kuma ba data a gurin, to zan yi ƙoƙari na je inda zan samu na siya domin na ci gaba da abun da zan yi.

Ku gaya mana game da tafiya a ƙasa a yankinku. Gaskiya tafiya a ƙasa a yankin mu, eh gaskiya ana ɗan yinyta ba laifi, sabida akwai ɗan ƙarancin abun hawa sosai saboda unguwar mu talakawa ta sun yi fi yawa akan masu ɗan ƙarfi masu ɗan hali shiyasa zaga marasa shi suna hawa tafiyan ƙafa sosai.

Wace rawa kuɗin da ake turawa daga birni ko ƙasashen waje suke takawa a gidaje? Gaskiya, mu a ƙasar mu basa taka wani rawa sabida ko da an turo, a gwamnatin mu wanda suke manya daga sama, su kan cit tattara kuɗin ne su cinye, so ba tare da mu mun ga amfanin su ba.

Ku gaya mana game da aikin lokaci a gona. Gaskiya aikin lokaci a gona yana da kyau sosai saboda akan taru ne a tafi sosai mutane gaba ɗaya masu gonaki. A je ayi ayuka akan lokacin da ya kamata a dama a lokacin da ya dace ke sa aikin lokaci a gona yana da daɗi sosai yana da muhimmanci.

Ku bamu labarin kallon ƙwallo a gidan kallo na unguwarku. Gaskiya kallon ƙwallo a gidan kallo na unguwar mu yana da cin rai sosai saboda akwai yara sosai da suke zuwa. Su yi ta ihu suna damun mutane, ana hayaniya, ana zage-zage, har faɗa ana yi. Shiyasa na daina zuwa gidan kallon ƙwallon.

Wacce magana wani a iyalinku yake yawan faɗa? Gaskiya a iyalinmu abun da cewa zaman haƙuri da ake yawan faɗa muna. Ha iyayenmu suna cewa mu riƙa zaman haƙuri da iyalanmu sosai, sabida zaman haƙuri shine abun da ya kamata mu riƙe, mu dingayi a koda yaushe.

Ku gaya mana game da abin da kuka daɗe kuna jira kafin ku saya. Gaskiya abin da na daɗe nake jira kafin na siya shine mashin. Na jima ina so na siya mashin amma sai daga baya Allah ya zo ya yi na siya mashin. Yanzu nake hawan sa na gurin hidandimuna da wajen aiki.

Ku bayyana wa wani yanda zai isa kasuwa mafi kusa daga nan. Idan zaka je kasuwa yanzu, za ka je bakin junction wurin Bala mai nama. Za ka tara masu napep, za ka ga kasuwan bacci. In ka ce masa kasuwan bacci ka tsai da su, za su kai ka sai ka biya su.

Ku gaya mana game da sayarwa a titi. Gaskiya, abin da ake siyarwa ana siyar da abubuwa a bakin titi sosai kamar masu saye-sayan awara, ƴan mata, matasa, wanda suke siyar da kayayyaki za kaga. Ana saida abubuwa a bakin hanya to kuma ina sisiya sosai.

Wayarka tana daidaita haske da kanta, ƙwarai kuwa wayata tana daidaita haske da kanta saboda nina saitata a haka. Duk lokacin dana shiga haske zatayi haske sosai, idan nashiga duhu kuma zatayi haske saboda hakan shine daidai kar haske yama idonka yawa.

Ku gaya mana game da ƴaƴan itace da ake cewa suna da amfani ga jiki. Gaskiya ƴaƴan itace da suke da amfani ga jiki, su ne ah irin su tufa, ah su ah ah lemu duk su na da amfani da jiki, kuma likitoci suna zuwa dangane wan cin su.

A ganin ku yaya makwaɓci na gari yake, maƙwabci na gari gaskiya shine wanda a ko ba ka nan idan yaran ka sun yi abu zai tsawatar masu da a zauna lafiya kuna ganin mutuncin juna idan abin farin ciki ya zo a haɗu ayi farin ciki idan bakin ciki ne ya zo a yi ala kyauta. Shi ne maƙwabci na gari.

Rawar gargajiya da ta zamani, ku faɗa bambancinsu da wanda kuka iya. Gaskiya rawar gargajiya ta fi daɗin kallo a kan ta zamani, saboda yanzu rawar iskanci kawai ake yanzu. A-a gari kawai yara sun zama 'yan iska, ana wasu kala kalan rawa.

Yaya unguwarku take da daddare? Gaskiya unguwarmu tana da daɗi da dare saboda akan zama majalisa majalisa, ka ga ana hira, hirar cigaba saboda babu hayaniya, babu faɗa, babu sace-sace. Shi yasa unguwarmu take da daɗin zama. Mutane da dama suna son su dawo unguwarmu da zama.

Ku gaya mana wurin wa kuka koyi dafa abinci. Gaskiya na koyi dafa abinci ne a gurin mama ta. Ita ta koya mun dafa abinci. Sabida in tana dafa abinci takan ce mu, zo mu tsaya muga yanda ake. Don haka a gurin ta na koyi dafa abinci kuma na ji daɗin yan da nake iya dafa abinci yanzu.

Ku bayyana ɗakin da kuke ciki a yanzu. Ɗakin da nake ciki a yanzu ɗaki ne babba, a iya ɗauke komai da komai. Da kwai kujeru a ciki, da kwai gado, da kwai fridge, da kwai TV, da kwai fanka, da kwai gashi nan dai yana da girma. Yana da kuma daɗin zama sosai. Ɗakin da nake ciki kenan a zaune.

Kana kallon inuwar ka? Ƙwarai kuwa ina kallon inuwa na. Lokacin na fi kallon inuwa na ma dama. Lokacin da nake yaro, bini binj zan ga inuwa ta. In ta kallanshi, gwanin ban sha'awa. So har na iya amfani da inuwa gurin gane lokaci. Yanzu ina iya amfani da inuwa gurin gane lokaci sosai.

Shin za ku iya yin magana na minti goma ba tare da kalmar Turanci ɗaya ba? Ku faɗa, wuyar hakan. Eh, gaskiya zan iya magana tsawon minti goma ba tare da kalmar Turanci guda ɗaya ba. Saboda ni Turancin dama ba wai iya shi na yi sosai ba, koyon sa nake yi.

Yaya kuke zaɓar kyauta? Ina zaɓar kyauta, ni mutum ne bawai mai, in za'a bani kyautar abu, gaskiya in dai bawai dama aka bani aka ce in zaɓa a cike ba. A'a, ni ba na zaɓa. Ina karkarɓa wanda aka bani ne kuma cikin farin ciki da nuna godiya kuma da jajir godiya na akan wanda ya ba ni kyauta.